Menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safe, wata rana na kan ci ɗumame. Ragowar abinci na na jiya da daddare da ya kwana, na kan ɗumama shi a wuta sannan na ci. Na fi jin daɗin haka. Amma idan babu ragowa, na kan dafa shayi ko kuma na dafa sabon abinci da safen na ci.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh inasa hannu na domin na rufe bakina lokaci da nake hamma. Masana sun ce idan mutum ba ya rufe bakin shi lokacin hamma, shaiɗan yakan yi fitsari a ciki kuma bakin mutum zai iya tsayawa a haka. Ina jin tsoro kuma ina koyi da addini, shi ya sa nake rufe bakina lokacin hamma.

Wane abincin gargajiya ka fi so? Ina son abincin gargajiya kamar misalin dambo, waina, alala, biski, alkubus da sauransu. Abincin gargajiya yana matuƙar birge ni sannan kuma na fi ƙoshi na ci abinci yadda na ke so da abincin gargajiya.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, ina bin ƙa'idojin aiki sosai da sosai. Duk wata ƙa'ida ko wani misalin da aka saka a gurin aiki ina bin shi yadda ya kamata domin na samu karɓuwa kuma na yi abun da ya kamata domin na samu ci gaba a gurin aikina.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Bana cin abinci a ko'ina. Nakan tafi da abinci na a cikin flask da lokacin cin abinci yayi nike futo da kwanona in fara ci. Wani lokacin kuma nakan siya abinci a gurin me saida abinci a cikin gurin aikin mu. Amma na fi gane na tafi da abinci na daga gida wanda na dafa na ci hankali na a kwance.

Kana cije farce? A'a, bana cije farce. Ina amfani da mayankan farce ne ko reza domin na cire farcena idan ya fito ya yi tsayi. Ina ƙyanƙyamin cin farce. Ƙazanta ce babba in sa hannuna a baki ina cin farce. Gara na yi amfani da abin yankan farce mai ƙarfi, mai kaifi ko na yi amfani da reza mai kaifi domin na yanke farcena.

Nawa ne yawan danginku a gida? Muna da dangi da yawa da suke zaune a gidajensu amma ba a gidanmu ba. Gidanmu muna zaune ne tare da iyayenmu, dayayyenmu kuma da ƙannenmu. Ba mu da yawa sosai. Danginmu suna zaune a nasu gidan daban, ba a gidan da muke zaune ba. Kuma muna da dangi da yawa da dama waenda ba za mu iya irga su lokaci ɗaya ba.

Nawa matashin kake amfani da su? Ina amfani da matashi guda biyu ne, saboda nawa na farko ba shi da kyau. Yana da tauri da ƙananan ledodi da takaddodi a cikin shi. Samsam bana jin daɗin amfani da shi. Sannan sai na siya na biyun. Mai fiber a ciki, shi kuma laushin shi ya yi yawa. Shi ma bana jin amfanin. Bana jin daɗin amfani da shi, sai na haɗe su guda biyu guri ɗaya. To a haka ma da ɗan dama dama, amma shi ma idan na samu wani zan iya canjawa.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci amma ba wani guri mai nisa ba. Ina siyan kayan kasuwanci na ne a kasuwa sannan na dawo gida na sayar wa da masu buƙatar siya. Bana yin tafiya mai nisa zuwa wani gari ko wata ƙasa domin kasuwanci. Ina yin kasuwanci na ne a gida na, tsakankanin ƙawaye na, al'umma, dangi da kuma abokanan zama.